Umm, ina iya gabatar da rahoto musamman abun in ya zo a lokacin da nake, umm, akan abin da na sani nake da rahoto akan shi. To ina bayar da rahoto akan shi irin wannan na iya fitar da rahoto sosai.